Gaskiya gudan fanka wanda na fi so, na fi son fanka na ƙasa. Saboda fanka na ƙasa in nazo zan kwanta a barci nakan jiyo da shi kan fiska na in da zai fiffita ni da kyau. Amma shi fanka na sama yana hura ɗaki ne duka sannan kuma fanka na ƙasa in ka zo za ka bar kwanta in kana son iskan kare ma yawa za ka saka shi yana yawo. Na fi son fankan ƙasa.

Yanda nake ajiye kuɗi shine idan na zo ɗakina ina da loka da nake ajiye kuɗi a ciki. Wani lokaci kuma na kan sa a cikin aljihuna sannan ina da wallet shi ma wanda nake ajiye kuɗi. Amma na fi ajiye kuɗina a cikin lokana wanda yake kusa da gadona saboda in tashi daga bacci sai in buɗe in dauki abunda nake so. Inda nake ajiye kuɗi kenan.

Wayar da nake amfani da shi a yanzu haka, wayar da yake hannuna nake amfani da shi shine waya Infinix Smart 8. Domin wayar ina jin daɗin shi sosai. Yana da ram sannan kuma yana da gig sosai, yana da space a kan shi sannan iya da kamara sosai. Gaskiya ina jin amfani, daɗin amfani da Smart 8, Smart 8 nake amfani da shi Infinix.

Ina share kura a rana, ina share kura sau biyu. Na farko, in na tashi daga bacci da sassafe kafin na yi komai. Nakan share kura, in share ɗakina sannan in shiga wanka, in fito in ci abinci sannan in tafi gurin aiki. Sannan ina da gurin aiki na gama hira na kafin na kwanta, nakan sake share kura sannan in yi bacci.

Yanda nake sasansa da ƙyaciye a wurin aiki shine gaskiya duk lokacin da wani abu ya faru tsakanin ma'aikata, to nakan kira kowa ɗaya bayan ɗaya se in ji me yene ya faru. Se in tambayi wane ya gaya mun abin da ya faru ɗayan ma se in tambaye shi ya gaya mun me ya faru daga baya. Se in haɗa su biyun se in ba su shawara sanan in faɗa musu yanda za su yi su gane rayuwarsu ba tare da faɗa ba.

Gaskiya, mai da nake amfani da shi a duk cikin ayyukan da nake shafawa, ina amfani da mai wanda yake shi Vaseline ne, wanda normal Vaseline ne, wanda bayi da illatarwa kuma sannan baya ƙara wa mutum haske. Yakan sa fatar mutum yayi kyau, yayi laushi sannan yakan sa jikinka yayi sheƙi. Na yi amfani da Vaseline.

Gaskiya, ina cire takalma a gida saboda duk lokacin da na shigo gida, nakan tuɓe takalmana a ƙofan ɗaki kafin na shiga ɗaki sannan a cikin gida ma haka. Da kemun share cikin gidanmu ko'ina a tsaftace yake. To, ba ko'ina muke biye takalma ba za ka ce takalmanka ne. Duk mu'ama lan da za ka yi ba takalmi za ka yi.

Ina yin wuta da itace sosai. Dan lokaci zuwa lokaci, idan lokaci ya zama na irin na biki ne haka ko ana ɗaurin aure a gida, mutane sun taru to mukanyi amfani da itace wajen hura wuta mu dafa abinci. Sannan lokacin sallah ya zo muna amfani dashi. Duk wani hidima daya tashi da za a tara mutane da yawa, in zamu dafa abinci da yawa mukanyi amfani da itace.

Gaskiya tufafin da na fi so shine na fi son tufafi farare. Domin tufafi farare kullum idan ran Juma'a ya yi suna nake sawa in je masallaci da shi. Sannan kuma farin tufafi yana ƙara wa mutum daraja, so na fi son amfani da farin tufafi dan yana ƙara min kyau sosai da sosai.

Ina rubuta rahoto a rana nakan rubuta rahoto sau biyu. Da safe in naje wurin aiki kafin na fara aiki nakan duba aikin da aka yi jiya sai na rubuta rahoto a kan wannan aikin da aka yi jiya. Sannan kuma da yamma in tayi zan duba aikin da nayi shima sai na rubuta rahoto in tura wurin manya manyan ogogi na.

Gaskiya nakan je kasuwa kusan ko wane rana. Domin ranan da bana zuwa kasuwa shine ranar lahadi. Shine ranar da kawai nake hutawa a gida. Amma duka sauran ranakun daga ranan litinin, talata, laraba, alhamis, juma'a, asabar dukka wannan ranakun nakan je kasuwa. Domin ranar kasuwanci na ne sosai da sosai.

Gaskiya ina son ɗaukan hotuna sosai. Idan kullum ina tashi da safe nayi wanka kafin in tafi gurin aiki, idan nasa kaya na ga ya mun kyau. So nakan ɗauki wayata, in ɗauki hoto selfi haka sai in ɗaura a status na na WhatsApp da Facebook. So nakan so ɗaukan hoto gaskiya sosai da sosai. A kullum ina tashi da safe nakan ɗauki hoto sau biyu.

Inda nake cin abinci a gurin aiki shine akwai wani gurin mata da take saida abinci a gurin aikin mu. Sunanta maman Eli. Yau gaskiya, wurin ta nake zuwa in ci abinci saboda abincin ta yana da kyau kuma yana da tsafta. Sannan kuma abincin ta yana da sauki wajen saya. Sannan matan ta iya magana da mutane. To gaskiya wurin matan nake zuwa ci abinci.

Matashin da nake amfani da su shine ina amfani da matashi guda biyu, domin in ɗaya yayi datti nakan fitar naje na wanke shi nayi shanya to kafin ya bushe, siyan daki ɗayan na fara amfani dashi. To gaskiya matashin da nake amfani da su shine ina amfani da matashi guda biyu a rayuwa na. Gaskiya matashi biyu nake amfani da shi.

Ina iya jefa dutse nesa, gaskiya ina jefa dutse nesa sosai sosai domin hannuna yana da ƙarfin jifa sannan kuma ina da seti sosai. Sannan ko a makaranta lokacin da nake firamare a irin wasan jifa shine wasan da na fito na ɗaya a kai. Nakan iya jefa dutse yaje nisan da ba kai tsammani ba.

Gaskiya ina bin ka'idojin aiki sosai da sosai domin tun kafin a dauke ni aiki sai da aka gindaya mun ka'idojin wurin aikin kuma na rantsuwa akai zan bi su. Sannan kuma nakan bi su daga yanayin lokacin fitowa aiki, nakan daure infita aiki kan lokaci sannan kuma bana tashi a wurin aiki sai lokacin da aka fada mun tashi na yi nake bi. Ina bin ka'idar aiki.